Eh ina yin wasan, wasan ƙwallo, wasan ball kenan. Ina yin wasan ball a waje kullum. Ina yin wasan tsalle-tsalle haka, da kuma wasan ball. Ina yin training, morning training kullum.

Ina so in gudu na namba na farko. Gudu na fanka na namba na farko na fi so saboda ina so ina shan iska sosai. Fanka yana guduwa sosai saboda haka namba na farko na gudu na fanka ne ke so. Eh, eh.

Eh ina amfani da net, in zan kwanta zan, zauna in haɗa net dina sai in shiga in kwanta sabida soro kar ya cije ni. Ina amfani da net eh, sabida soro ina amfani da net sannan sai in kwanta.

Eh ina da jaka baki shi nake amfani da shi bakin jaka kuma ina da farin jaka. Jakana fari ne da kuma baki da su nake amfani suna da kyau sosai, baki ne da kuma fari.

Eh, nafi son wato lemu lemu. Ina shan lemo, eh ina shan abin sha lemu kenan. Na fi son lemu, ina jin daɗin shi sosai. Yana, yana ƙara lafiya a jiki. Ina shan lemo. Na fi son lemo.

Eh, ina da dangantaka mai kyau, mu'amala mai kyau da abokanan aikina. Abokanan aikina ina mutunci da su, muna zaman lafiya da su, muna aiki tare, muna communicating, muna raba aiki a tsakaninmu, muna mutunci sosai.

Eh ina amfani da sabulu na Dettol. Kamfanin Dettol sabulu ne mai kyau wanda yake da ƙanshi kuma yana cire datti sosai. Sabulu ne mai amfani sosai. Kamfanin Dettol sunan shi Dettol sunan sabulun kenan.

Eh ina taimakawa mutane ta hanya kala kala. In mutum yana bukatar abinci sai in taimaka mashi. In mutum yana buƙatar kuɗi sai in tallafa mashi. Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban daban. Eh ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban daban. Eh.

Eh ina son ƴaƴan itace na inib, inib da kuma dibino. Ina son dibino ma ina son inib. Saboda di-dibino magani ne, yana magani a jikin mutum. Ina amfani da dibino, ina son dibino. Kuma inib, inib ina so ina son inib ma.

Eh ina cin abincin dare ƙarfe takwas. In ƙarfe takwas na dare yayi, zan ci abinci sai in sha lemo. Eh dadare ina cin abinci ƙarfe takwas. Eh dadare da wuri nake cin abinci. In ƙarfe takwas yana yi sannan sai in ci abinci.

Eh, ina tafa ta hanyoyi kala daban daban. Yawan ci, a zaune in na tashi sai in fara tafa. In kuma in ina tafiya ma haka ne. So ina yi ta hanyoyi kala kala masu muhimmanci.

Eh, ina amfani da mataimakin murya. Muryana wata rana yana yin, ah, sau kuma bana yin ihu, bana yin ihu. Eh, muryana yana, yana yin sau. Eh, ina amfani da mataimakin murya.

Eh abincin gargajiya miyan kuka, eh tuwo da miyan kuka na fi so. Eh na fi son tuwo da miyan kuka. Wannan abincin gargajiya ɗin na fi son shi sosai fiye da komai. Tuwo da miyan kuka. Eh yana da daɗi sosai tuwo da miyan kuka.

Eh ina kunnawa sauran baturi ba ina kunnawa sosai ma ina amfani da shi. Eh ina kunnawa ina kunna sauran baturi tabbas ina amfani da shi kuma ina kunnawa saboda yana da amfani, yana da amfani sosai. Eh ina kunnawa.

Eh, lamba mai albarka lamba goma ne. Eh, lamba mai albarka lamba goma ne wanda mu muka yadda dashi kuma muke yawan amfani da shi. Muke mu'amala da shi. Muna yawan amfani da shi lamba goma. Eh, wannan shi ne.